Ƙwarai ma kuwa ina yin waƙa cikin zuciya. Ita waƙa kala kala ce. Akwai waƙar hausa, akwai waƙar nufe, akwai waƙoƙi daban daban. Dukka dai ana kiransu waƙa. Amma ba lalai sai mutum ya ce zai yi waƙa zai samu abin da yake so a rayuwa ba. Ita waƙa ne da muke gani a bani yau da zai zamanto ce wa mutum ya iyata ko zai yi ma masoyiyan shi. Duk waƙoƙi ne wa'inda suke da amfani. Waƙa ga masoyiya ba sabida yana ƙara dankon soyayya insha Allahu. Wannan shi ne a takaice kamar yadda muka sani.

Abubuwan da nakan iya tunawa a lokacin da nake yarinta suna da yawa. Na farko ina tuna wani lokaci da muka je satan yalo a Kabiyomu. Duk sanda na tuna wannan na kan yi dariya. To duk wa'innan abubuwan abubuwa ne wanda mukayi su a lokacin da muke yarinta hakika in na tuna su nakan samu nishaɗi acikin ra'ayina nakan samu nishaɗi ƙwarai da gaske sabida hakan yakan sa mutum ya samu nishaɗi, nishaɗi, me suna nishaɗi. Wannan shine a takaice. Bayan nan kuma akwai abubuwan da nakan tuna dangane da abin da ya shafi makaranta da sauran su.

Ina kasancewa ina shaƙatawa a lokacin hutu ne, a yayin da muke zuwa ziyarce ziyarce na ƴan uwa da abokan nan arziƙi. Duk wannan hanya ce wacce muke amfani da su gurin shaƙatawa a gurin hutu. Sannan kuma nakan zaɓi mu je mu hau lilo da kuma duk wani abin da zai zamto cewa ya bani farin ciki da nishaɗi, duk mukan yi su. Sabida duk wani abun da zai zamto cewa misali ka samu a rayuwa, dole ne sai ka sanya nishaɗi a ciki. Sabida nishaɗi ne wanda ake buƙatan shi a rayuwar ɗan adam. Wannan shi ne a takaice abin da zan yi faɗi dangane da wannan tambaya. Da ya zamto cewa akai mun.

Na'am. Ahhh, akace manene kake son canza a wurin aiki. Abubuwan da nake so in canza a wurin aiki suna da yawa. Na farko, nakan so in canza duk wani abin da ya zamto cewa misali ba shi da muhimmanci a wurina, nakan so in canza shi. Sannan kuma akwai abubuwan da zai zamto cewar misali bawa, yakan gaji da su. Ina son ya canji. Duk wa'innan kamar irin su kujeru, irin su kafet, hatta kofin da ake shanshayi a ofis. Nakan so ace ya zamto cewa na canza shi. Wannan shine a taƙaice.

Nakan tara tsabar kuɗi a lokacin yarinta ta a cikin asusu. Amma daga baya da banki ya zo, sai muka koma muna tara tsabar kuɗi a cikin bankunanmu. Wannan yakan sa, aaah, mutum ya iya ajiye kuɗi fiye da yanda yake tsammani. Sabida su ajiyan kuɗi gaskiya suna da wani abu. In har za ka ajiye kuɗi a hannunka ne, to haƙiƙa za ka kashe su. Amma in a cikin banki ne, wannan za ka ɗan dinga kaffa kaffa da su. Sabida haka ba lallai mutum ya zamto cewa ya iya tara kuɗi a hannunsa ba.

Na fi son AC mana saboda shi AC abune wanda zai zamtaccewa ko da ba wuta in har ɗakin ka yayi sanyi, sanyin zai tsaya naɗan wani lokaci kafin ya bace. Amma ita fanka a yayinda ya zamtaccewa aka ɗauke wuta, shi kenan ba ka da wata alaƙa da ita kuma. Ta tsaya cak, babu wani iska da zai dinga shigowa ɗakin ka. Wannan dalilin shi ya sanya ni nake ganin AC ya fi fanka muhimmanci gaskiya a takaice. Wannan shi ne.

Ina zuwa kasuwa ne dukbbayan ƙarshen mako in siyo abin da ya shafi kayan miya da kuma kayan abinci. Da duk wani abin da zai daɗaɗa ma 'ya'yana wannan su ne dalilin da ya sa nake zuwa kasuwa. Amma in ban da wannan kam ba wani abin da zai iya kai ni kasuwa. Saboda zuwa kasuwa ba lallai mutum ya samu abin da yake so ba.

Wannan hausa fa ba ta yi ba. Wannan tambayar ba ta yi ba. Abin da ya kamata ku ce shine kuna hura wuta da itace ba kuna yin wuta da itace ba. Ƙwarai muna yin wuta da itace ko kuma muna hura wuta da itace. Amma da shike zamani ya kai inda ya kai yanzu muna amfani da gas ne. Amma kafin zuwan gas farko itace ake amfani da shi sai aka dawo risho, sai aka dawo gawayi. To a yanzu ana amfani da gas dai gaskiya yawancin wurare.

Ina shan madara mana, amma ba irin madara ta nonon shanu wacce ake tatsowa kai tsaye ba. Madarar da nake sha wacce ake yin tea ta gari kenan. Hakika ina sonta matuƙa. Tun ballanta na ma a ce misali mutum ya same ta irin dano ɗin nan ta fi daɗi ina son so wannna shine abunda zan iya faɗi dangane da wannan tamabaya da akaiman na shan madara.

Gaskiya bana rera waƙa lokacin wanka sabida a addinance a addininmu haramun ne mutum ya dinga waƙa a cikin bayi. Sabida haka gaskiya bana rerawa, bana rerawa ba zan yi ƙarya ba. Wannan shine abin da zan iyi faɗi a cikin wannan tambaya da za a mun. Bana, bana rerawaqa gaskiya amma dai waƙar da nake rerawa ita ce wacce yazamto cewa waqe ake cewa ba waƙa ba.

Tunda ni na miji ne, kayan ɗakin da na fi so baya wuce TV, sai DVD, sai kuma kujeru masu kyau da center carpet da kuma center table. Waɗannan su ne kawai abun da ni na fi so. Amma bayan wannan duk wani abin da za a kawo na karikitai ni bana ɗaukar wannan abin mai mahimmanci. Wannan kawai shine a takaice. Kayan ɗaki ba dole sai an cika waɗansu ababe biyu da yawa ba. Ka da wuce TV, TV stand, kujeru, center carpet sai center table wannan shine a takaice.

Abin da nake fara yi lokacin da na farka shine azkar. Na kan yi azkar. Azkar shine addu'a na neman tsari da sauransu. Bayan nan bana yin wani abu sai in tashi inje inyi sallah, in yi alwala kai, in yi alwala, in yi sallah. Sannan in zo in fara karanta Alqur'ani da kuma duk wani abun da zai zamto cewa, ya amfani rayuwata. Wa'yannan su ne abubuwan da nake. Bayan nan kuma bana wani abu gaskiya.

Sau goma, sau goma nake share ƙura. Wani lokaci sau biyar. Ba lallai yakai goman ba wani lokaci. Daka dai da sanda ƙura ta taru sai mu share ta. Ba zan iya ƙirga adadin sau nawa bane gaskiya. Tunda lokacin ƙura, mutum bazai dinga samun daman kullum ya dinga share ƙura ba.

Ina jurewa barkono mai yaji. Ina masan barkono mai yaji, especially idan aka zo cin ɗan wake. Saboda shi ɗan wake in ba yaji ma ba zai yi daɗi ba. Hakanan wurin cin nama ƙwarai ma da gaske ina son barkono. Hakan yakan ƙara ma abinci armashi da daɗi da garɗi. Ko wannan yana ɗaya daga cikin abin da mutane yawan, mutane ƴan arewa suke so su ji abinci da ya ji. Kuma ma sai dai wani lokaci yajin yakan sanya basir, basir ma mai tsiro. Shiyasa wasu basa so wasu basa sha basa shan yaji. Wannan shine a takaice kawai amma yaji kuma abin so ne mu muna sha wallahi ƙwarai ma kuwa.

To, burin mu a aiki shine mu samu nasarar da dukkan abinda muka sa gaba baya wuce wannan. Sabida duk wani abinda zai kai ya kawo, burin ka shine mutum ya samu naci-natija da ɗaukaka a wurin aikinsu. Babu wani abinda yafi wannan muhimmanci a rayuwa. Ko da yaushe mutum ya zamanto cewa mai addu'a akan abinda ya same ka, shine hakan Allah zai-zai taimaka masa.